Gaskiya yadda nake magance damuwa aiki da farko ina duba wane kalan damuwa ne faru sai nayi tunanin. Ni gaskiya in ko wani irin abu ne ya faru gaskiya tunani nake fara yi. Na yi tunani wane kalan yadda zan magance shi sai kuma in tambayi shawara in ney mi shawarwari daga wurin mutane. To gaskiya haka ne nake bi nake magance damuwa a cikin wurin aiki. Abun aikina da nake awurin aiki gaskiya shine a haka nake bi nake magance kowane kalan damuwa da nake fama a ciki da kuma nake gani duk damuwan da na shiga gaskiya haka nake bi nake magance wa. Kuma damuwa gaskiya in na shiga cikin damuwa yawanci, yawanci makusantana nake ƙira, inci wane ƙaza ina cikin damuwa ƙaza gaskiya ya kamata ka taimaka mun ko da shawarwari ko kuma da addu'o'i da sauransu dai. Haka nake bi nake magance damuwa. Kuma nakan duba in yi addu'o'i in roki Ubangiji ya cire ni daga cikin damuwa da na shiga. Haka dai gaskiya yawanci kowane lokaci nake bi irin haka nake dai bi in magance damuwa inga na fita daga cikin damuwan da nake ciki gaskiya haka nake bi yawanci, yawanci kuma Alhamdulillah ina gode wa Allah kuma a daidai lokacin da in na roki Allah ya magance mun damuwa za ka ga kwana ɗaya biyu damuwa ya wani a lokacin ma in dai damuwan ba babban ba ne wani ko babban damuwa ne a kowane lokaci don ba abun da ya fi ƙarfin Allah. Gaskiya haka nake bi nake, nake magance damuwa kuma ina alfahari ina jin daɗi ina ƙara kuma gode wa Allah da yake sawa nake irin tunani nake tunawa da shi kuma nake kara in magance wannan tunanin da nake fama da shi wanda yake damuna a cikin zuciyata. Gaskiya ina gode wa Allah kuma ina jin daɗin haka sosai, sosai wallahi. Ina kara gode wa Allah, ina kara gode wa Ubangijina.

Eh gaskiya ina tsallen igiya, gaskiya ina yi sosai. Dan yawanci ni mutum ne, ni mutum ne wanda yake da irin tsalle sosai kuma jikina gaskiya kamar roba yake. Dan ni mutum ne wanda irin yake murɗa jikin shi, yayi abubuwan da mutane ba sa ma tunani gaskiya. Gaskiya jikina yana nan kamar roba. Gaskiya ina tsalle igiya sosai, sosai gaskiya sosai ina yi sosai. Wani lokacin ma sabida raha da kuma nishaɗi ina yin haka. Amma wani lokacin, ban cika yi ba kam, amma wani lokaci kawai in na ji kaman ina buƙatar nishaɗi ko wani abu da zai nishaɗantar da ni, gaskiya abunda nake yi kenan. Abunda nake fara yi kenan, kuma abunda nake tunawa in yi kenan gaskiya. Sosai, sosai ina, ina yi, ina yi dani da abokanaye na. Wani lokaci kuma in yi da yayyuna ko kuma in yi da, in yi da ƙannena. Duka dai ina yi dai kawai, ya danganta dai kawai yanda zan ce kawai.